Aaa, duk da ni ba aikin wata nake yi ba, gaskiya ranar Juma'ar albashi ina jin daɗi sosai. Dan akwai burika da yawa wanda za ka ga kaci kasu. A sanadiyar wannan burin, a ranar biyan albashi, baba babban majin daɗin kaji an biya. Ki rin ga sa takalmi, ki rin ga sa takalmi shi sa ƙafan ki ke lalacewa. In ga sa takalmi, to ina jin daɗi hankali na cikin kwance. Inde na ji an ce yau to inde na ji ranan ne, gaskiya ina jin daɗi dan ina tunanin ranar. To wani abubuwa na dake tunani. A nan buri na zai cika to ina bala'in matuƙar jin daɗin da an ce min yau rana biyan albashi ne gaskiya ina matuƙan jin daɗi.

Taimako da nake yi da mutane na farko shine basu aikinyi, basa a cikin aikin da nake in ce towane, ga aikin da nake zo ka taya ni, in ya tayani sai in duba yanayin adadin ya aikin yayi. Wani ma kobe yi yakai hakaba amma don sabo da jin dadin taimaka aikin da yayi da kuma aikin da ya dauka tun da aikin ya manta sai a bashi kuɗi. Ko ba aiki indai ina da halin taimako in taimaka amma taimako na farko shine ko in yi nema ma aiki ko in baka aikin da za ka yi ka samu kuɗi. Don sau da in ce taimako kawai, don in riga baka kuɗi ne kana kashewa to bare ƙare ba amma kuwa inda ina baka aiki ko kuma gaskiya shine mafi taimaka ma fiye da kowa a abu amma duk wanda ya cema wai shi ne zai baka kuɗi ne don sabo da ya taimaka ma. Gaskiya wannan ba taimako bane. Ni a gani na gwanda a baka, a baka aiki ko kuma a koya ma yanda za ka yi aiki don sau da kaima ka ringa samun kuɗin ba tare da wani ya baka ba. Na fi ganin shi amaimakwon taimako, taimako mai inganta da nagarta. Taimako mai nagarta ke wannan ku kai kanka in kai taimakon za ka ji daɗi, za ka san "Eh na yi taimako." Kai ma kanka za ka ji daɗi, za ka huta ma da wanda kake taimako kullum. Don kowa da yanayin da yake taimakon shi. Wani yana ganin in ya baka abinci shi ne ya taimaka ma. Wani yana ganin in ya baka kuɗi shi ne ya taimaka wa mutane. Wani kuma shi ne ya baka aiki, shi ne ya baka aiki shi ne yake ganin ya taimaka ma. Wani kuma ya kai ka wurin koyon aiki shi ne yake ganin ya taimaka ma. To gaskiya taimako amma nidai wanda ya fi ko wanne ganin gwanda a baka aiki ko kuma a kai ka gunda za ka koya aiki wanda kai maka ringa samun naira biyar, sisi taro wanda ba sai ka roka kowa ba. Taimako. Duk wani irin wannan taimakon nake yi. Taimakon da za ka zo ka ba mutum kuɗi a lokacin ne ina ganin ba taimako bane amma taimakon da za ka zo ka ba mutum, taimakon da za ka zo ka ba mutum kuɗi ni gaskiya ina ganin ba taimako bane amma taimakon da za ka zo ka nuna matum aiki ko kuma ka kai shi wurin koyon aiki ni ina ganin ko shi ne taimako mai kyau, mai inganci wanda kowa zai ji daɗi. To gaskiya ina jin daɗin taimako. Gaskiya in muna koya ma mutum aiki a cikin zuciya na, zakaga naji daɗi sosai kuma ina so hankali na kwance indai na ji irin wannan taimakon. To gaskiya ina son irin wannan taimakon. Irin wannan taimakon shi nake ɗauka taimako. Gaskiya ina son shi. To ina son taimako kuma ina son a taimaka. Eh haka nake son taimako. Bakowane irin taimako ba. To yana barge ni sosai ga an ce za a taimaka. Ina son taimako sosai.:

Gaskiya ni, ina kulle ƙofa kullum, dan saboda kulle ƙofa kullum yana da amfani. Kamar dole ayi kulle ƙofa kullum, kana da ɗaki saboda za a iya shiga a ma sata. Za a iya ɗauke ma wancan, ɗauke ma wannan. Hakanan ma ayi ba kyau a ce ka bar ƙofa ma haka nan. Baka kullewa, ha to ka kulle ƙofa kullum. Ni a ganina ma yana cikin abin da ya zama dole mutum yayi. Ko yana so ko baya so, dole ka kulle ƙofa kullum ni a gu na. Kulle ƙofa kullum ya zama abin da zaka kulle ƙofa dole. Ba sai ma ance ka kulle ba ni a gu na. Gaskiya ya kamata ka rinƙa kulle ƙofa kullum. Na ga la'ayin amfanin kulle ƙofa kullum. Gaskiya to meye amfanin ace baza ka kulle ƙofa ba. Kana da ɗaki baza ka kulle ƙofa ba. Wannan ma gaskiya ya kamata. Eh duk da akwai wanda basa kulle ƙofa kullum sai sun ga dama da rana su bar ƙofansu. To wannan gaskiya ni a shawarance ban ba mutum shawara. Ina ba mutane shawara kuma ko ni da kai na zan dinga kulle ƙofa kullum. Barin dinga barin ƙofa a buɗe ba, dole in kulle ƙofa kullum. Dan ni ina ganin kulle ƙofa kullum yana da bala'in muhimmanci. Ta ya zan bar ƙofa ma, wani ze iya shiga ya mun sata. Wani zan iya rasa, wani za a iya wurga mun wani abu. Zan iya zuwa wani abubuwa da yawa da yawa wanda ma ma basa misaltuwa. Ze iya faruwa sanadiyar rashin, sanadiyar rashin kulle ƙofa. To ni gaskiya nafi son in ga ana kulle ƙofa kullum ya mafi ko ma ba amfani. raShin kulle ƙofa kullum gaskiya ni a ganina baya da amfani. To ni bana ba da goyon baya rashin kulle ƙofa. gWanda a dinga kulle ƙofa ko da yaushe, shine kawai abu me kyau ni a gu na. Kullun ka kulle ƙofa, kullun ka kulle ƙofa ko da yaushe ko da rana in zaka yi bacci ko ka fita ka janne ƙofa. Wanda tayi ka ringa buɗe winduna indai iska zaka sha. Ni a ganina windo ya ishe ka shan iska. Ba sai ka buɗe ƙofa ba saboda akwai abubuwa da yawa da za su iya faruwa. Sanadiyar rashin kulle ƙofa so abubuwa da yawa za su iya faruwa. Amma wani bai shigo ba irin kamar lokacin, lokacin shigan sauraye ne da suke shiga ɗaki. Kaga tun kamun ma bakai maganin soro, sun riga sun shiga ɗakin, su riga sun ɓata ma ɗaki. To ka gani to ni a ganina yana da kyau, yana da kyau ka ringa kulle ƙofa kullum. Shine daidai ya ma fi amfani. Kai kanka zaka fi jin daɗi, kana kulle ƙofanka kullum ba tare da samun matsala ba. Amma ace kawai baka kulle ƙofa sai ka ga dama. Gaskiya ni ina ganin ba abin bada shawara bane. Gaskiya yana da kyau ko da yaushe ka dinga kulle ƙofa. Da rana, da dare, da asuba ne. Saboda ma ko ba wani bama, sauraye da wani abu ma ko da wani mugun abu ze iya samu ya shige. Kai kananan ba ka sani ba, amma ƙwararre kulle ƙofa ba abun da zai shiga ma.

Ya danganta. Ya danganta. Akwai sanda za ka ga kawu ne sai duba saƙonnin mutane ake na tambayan aiki ko kuma na yin aiki. Akwai sanda kuma za ka zo ba wani zance saƙonnin yin aiki ba kuma yin aiki. Kai dai gaka nan gaka nan. To gaskiya abin ya danganta. Wani sa'an zaka ga kawuni kana ta ansan saƙonni na aiki. Wani sa'an kuma za ka ga kawuni ba labarin ansan nan wani saƙonni. So ya danganta. Ya danganta. Ahaka sa'an kuma za ka ga saƙonni ne za su yi ta zuwa kai ta magana kai ta magana. Kana magana da masu saƙonni. Wani sa'an kuma za ka ji ka shiru. Ba zan can aika wani saƙonni ko wani abu. So gaskiya ya danganta. Wani sa'an ka ga kana samn kai saƙonni. Wani sa'an kuma babu. To to ya danganta da yanayin aiki. Ni nafi ansan saƙonni, ka yi ba. Gaskiya ya danganta da yanayin aiki ba ko da yaushe nake ansan saƙonnin aiki ba. Akwai satin da za ka ga kawai saƙonnin aiki ne. Akwai satin da za ka ga ba wani zancen saƙonnin aiki. Akwai satin da kuma za ka ga saƙonnin aiki ne. To abubuwan ne da yanayi ya danganta. Wani sa'an saƙonnin aiki. Wani sa'an ba saƙonnin aiki ba. Dukdai ga sana'a kala-kalansu kala-kala. So ni na riga na saba. Sanda aka samu saƙonni ne. Da ansa saƙonni sanda kuma ba saƙonni. Zan ƙara saƙonni. So saƙonni abin na zuwa ne kashi kashi. So inda ni na, nan, na fi gane wa ke nan da ansan nan saƙo. Wani sa'an ka ga saƙonni da ba tana ansan saƙonni ba. Ya danganta. Ansan nan saƙonni. Wani sa'an ka ga kawu ne kana ansan nan saƙonni sama da ƙasa. Wani sa'an ka ga kana ba ka ansannin saƙonnin. So yana aiki yana canza ko da wani lokaci na ansan saƙonnin. To ni haka na ɗauka. To haka shine ansannin saƙonnin yake. Haka nake ansan saƙonnin aiki ko. Wani sa'an ka ga kai ta sama da ƙasa kai ta dube dube kuna magana kuna magana akan aiki kuna aika saƙonni ga juna aiki. Wani sa'an kuma ka ga duk ba wannan aika saƙonni. Zaka ji shiru. Wani sa'an kuma ka ga akwai aika saƙonni. Wani sa'an kuma ka ga babu aika saƙonni. So ya danganta da yanayin aiki kuma da yanayin abubuwa ba ko da yaushe za kana aika saƙonni ba gaskiya. To ni na riga na saba da wani nau'in zaka ga an aika saƙonni ba adadi. Sa'an ka ji shiru ba aika saƙonni. To dai na riga na saba da wadan nan abubuwan. So haka yake a wurin aiki. Zaka ga nan ka aika saƙonni. Kai ta ansanin saƙonnin aiki. Wani sa'an kuma ka ji shiru. To aiki ya gaji haka. Wani sa'an kuma ka ga ka gaji amma kana neman maitaima ko akan duk irin wannan abu. Wani sa'an kuma duka wannan ba sai ka nemi maitaima ko ba. Saboda ba su da yawa zaka iya yi da kanka ba tara da ɓata lokaci ba ko kuma an samu wani matsala. So irin wannan abubuwan ya danganta da yanayin abubuwa ko.

Ya danganta. Ina zuwa aiki lokaci daidai, ya danganta da me nike yi. Ina zuwa aiki daidai in ya kama ni aiki lokaci daidai kuma bai kama mu ana zuwa. So ya danganta da me nike yi, wane irin abu nike yi. So shi yake sa ni in je aiki lokaci daidai. Wani sa'a in je daidai, wani sa'a kuma in je alati. So zuwa aikina daidai a lokaci ya danganta da wane irin aiki ne to ba ko da wane lokaci nike zuwa aiki. Lokaci daidai ba, wani sa'a lokaci daidai ya danganta da aiki tunda ni ba aiki ba. Eh, ina aikin hannu ne, ba aiki ba shine ke ba. Sai dai komai yana iya faruwa. Amma in dai ba haka ba ko da wane lokaci nike zuwa lokaci aiki daidai ba, ya danganta da yanayin aiki me nike yi a lokacin. Wane aiki nike yi, wane aiki zan yi a lokacin da zanje aikin, so shi yake sa ni in je aiki a lokaci. Amma ba wai kawai in na zuwa ko da yaushe aiki ba ne. Sai na, ya danganta da wane irin aiki zanyi.

Eh kana son cin abinci? Titi a gaskiya bana cin abinci a titi. Gaskiya bana cin abinci a titi. Eee, bana son cin abinci a titi. Gaskiya bana so. Gaskiya ni ban saba ba, ina jin wani iri in ga ina cin abinci a titi. Amma dai in dai abinci ne dai ina cin abinci amma ba na son cin abinci a titi. Dan cin abinci a titi ne abu na ma ba girma bane. Kuma ni dai mamman bana so. Gaskiya bana son cin abinci a titi. Gaskiya, gaskiya ban son cin abinci a titi. Fatafata a ciki sai sama ban ci dan na, na yi ne abu na matsali bane. Baba mammi kawai su na cin abinci a titi gaskiya.

Eh ba wahala wani bikin ranar haihuwa. Tasa wanda ni ban yarda da bikin ba. Bana son bikin ranar haihuwa ta ban yardar da shi ba. Saboda ni ina ganin wani bikin ranar haihuwa, sai dai ina gode ma Allah ne da ya kawo ni wannan shekarar kuma ya ƙara kaini, ni addu'a nake yi. Bana wata biki, bikina shine yin addu'a. Ni ina ganin ya famun addu'a ya famun wani bikin da zan je in yi na wani ranar haihuwana. Addu'a ni ya famun, ina yin addu'a ne, bana wani bikin ranar haihuwa. Bikina shine inyi addu'a, addu'a sosai a ranan kuma ina jin daɗi. Amma zancen wani bikin ranar haihuwa na, gaskiya ban damu ba kuma bana yi. Kuma masa sha ci wani lissafin, gaskiya masa sha ci bana yi kuma bana sashi wani damo yi. So bana wannan, gaskiya bana wani, bana wannan murnar bikin haihuwa. Saboda ni ina ganin shi ma ba wani abin murna bane. Gaskiya, wanda dai kawai murnar za kai za ka gode ma Allah kai addu'a ka gan ka wannan shekarar, gashi kuma za ka ƙara, za ka gan ka wani shekarar. Amma amban da haka, gaskiya ni ban ga wani abin murna bikin ranar haihuwa ba. Bikin ranar haihuwa dai, ni a ganina dai kamar kanka addu'a, kama iyayenka addu'a, kama mutane addu'a ni na ga shi ne bikin. Amma a zo ko a waƙa ana wani abin nan ni ina ganin wannan yi, ni bana yin shi kuma bana son ina yin shi. Gaskiya, gaskiya bana yin bikin ranar haihuwa don baya cikin abin da yake damuna gaskiya. Bana son shi baya damuna. Wannan bikin ranar haihuwa dai bana yin shi don bai dame ni ba kwata-kwata. Dan ma muyi ma ko ban hana shi ba zan ba shi shawaran dai, wanda dai ya addu'a ba wani bikin ranar haihuwa sai dai kawai kaima kanka addu'a ko kamar ƙasarka addu'a. Ni ina ganin gaskiya ya famun, ya ma fi amfani. Ni agu na gaskiya aka mun, aka wannan murnar bikin ranar haihuwa. Gaskiya ni bana ma amfani da su. Ina son shi, bana son wani bikin ranar haihuwa.

Abincin da nake ci da safe ya danganta da yanayin ranan, abin da na tashi nake jin ci. Wata rana za ka ji ko ina jin cin-- na jin shan shayi da biredi, wata rana za ka ji kuma shi ba abin da nake jin ci ne. Wata rana ina jin cin kwai, jin cin indomi da kwai ne wata rana. To ya danganta da abin da nake so in ci a rana. So wata rana indomi wani kuma shayi da kwai. To haka nake abin da nake ni nake ci ke nan. Ya danganta da rana abin da nake so in ci. Shayi da biredi ne, indomi da kwai ne, duk dai gasu nan. Ya danganta da abin da nake so in ci. So wata rana za ka kuma ba san duk cin wannan abubuwan nakeyi ba ba shi nake so in ci. Wata rana kuma indomi da kwai nakeso in ci. Haka nake ya danganta. So abin da nake so in ci a rana.

Jagorantar mutane. Ina jagorantar yadin gaskiya. Jagorantar mutane ya danganta da wani irin jagora. Jagora ne akan sa sa, harkar aiki ko kuma jagora ne abin koya masa aiki. Ni dai ina jagorantar mutane a guraren koya masa aiki kuma na san ina ƙoƙari matukka ina natsuwa. Akwai mutane su farko dai dole sai ka yi haƙuri. Haƙuri shine na farko wanda zaka fara yi. Anayin jagoran mutane muna jagoranta amma ba ƙaya da nika ba. Haka yake, hakanike ne ke jagorantar mutane kuma bana samun matsala. Dole na farko hakurin nan shine na farko abin da zaka fara. Dan in dai bakai yi haƙuri ba, raka yi jagorantar ko ɗan kaza bane. Dan ko kaza ma wanda bai da hankali ma sai ka yi haƙuri. Ban tana mutane kuma suna nan daban daban ba ɗaya ba biyu ba. To dole sai ka yi haƙuri. Haƙuri ne zaka yi haƙuri ka natsu, ka gane ko wanda yaya kowa yake sai ka sanya zaka jagorantani. Da zaka jagorance su kowa da kowa wanda baza'a samu matsala ba. Da rashin gane mutane yana cika abin da yake sa ake fara samun matsala a yayin jagoran mutane. Amma ko in dai kana da haƙuri, to zaka ga shikenan ba'a samu wannan duka matsala ba. Danni ina da haƙuri. Haƙuri na shi yake sa ni ke samun nasara a gun jagoran mutane. Gaskiya ne ina ganin wasu hakurin nan zai sa ba raka samu. Harka ji daɗin jagoran mutane. Wanda kana da haƙuri, ita tsari zaka samu jagoran mutane kuma zaka ji daɗin jagoran su. To ni hakanike ne ke samun jagoran mutane ina jin dadi. Hmm, to hakanice. Yayato nike. Hmm.

Na da kwayar cuta mana. Saboda in wayan ka ya samu virus kwayar cuta. Ai kai kan ka barakaji daɗin amfani zai taɓa haka. Dangane amfani da ɗani. Amma kai karan kanka ka san ba zaka ji daɗin amfani zai taɓa. Ammada zarar ka. Kar wayan ka da kwayar cuta haka kai ma kanka ba haka- za a samu matsala sosai. Ko kai kan ka ba zaka ji daɗin wayan ba. Inde wayan ka na da kwayar cuta virus kenan. Gaskiya ba raka ji daɗin wayan ka ba. Amma ko wayan ka lafiya lau. Ma'anar tayi ɗaya da wani kwayar cuta. Ko kai kan ka ba raka ji daɗin wayan ka. Gaskiya ina kare wayata abin na farko kenan. Dan wayata ma yana cikin abin na farko da bana wasa da shi. Cikin sana'ata. Wayata shine abin na farko da nike bana wasa ina kare shi. So gaskiya kuma ina jin daɗi. Ina jin daɗi wayata yana daga abu na farko da bana wasa da shi. So gaskiya na cikin abin da nike kare shi daga wurin kwayar cuta bana wasa da. Bana mun kare shi daga samun kwayar cuta. Gaskiya bana wasa da wayana. Ko da yaushe ina cikin duba shi. Virus ne ba virus ba. Saboda kar'a samu matsala. Ko da yaushe ina cikin kare shi daga kwayar cuta. Bana wasa da shi kuma ina samun nasara. Sosai aka kare shi daga kwayar cuta. Samun nasar- wani abu nema kamanni ne na samu matsala. In wayan ka ya samu matsala. Duk wani abubuwa da ka saba yi ciki. Ba raka iya yin saba. Kuma dole an samu raunin yin haka. To kaga kuma ya samu raunin haka kai ma ka samu raunin kenan. Amma ko inde, inde ko wayan ka lami lafiya lau. Wani matsala kare kai daga kwayar cuta. Kaga shi kenan ba wani matsala. Amma ko ka ga matan- za ka ji wani iri. So da zarar wayan ka na da kwayar cuta haka zai iya samowa. Kaman kai ma ka samu matsala. Dan duk wani abu da za ka yi ba ka yi shi cikin jin daɗi ba.

Dangantaka na da abokanan aikina. Ta ne cikin lafiya, ba mu da wani matsala. Muna cikin yin aiki cikin kwanciyar hankali saboda don saboda na san su. Muna aiki ba tare da wani samun wani matsala ba. Don muna dangantaka sosai da su. Gaskiya, ba mu da wani dangantaka rashin fahimtar juna. Ta ne mai kyau, mai ƙarfi tare da ni da su na fahimtar juna. Wani wani dangantaka rashin fahimtar juna, gaskiya bamu da shi. Dangantakar mu shine dangantakane mai kyau, mai ƙarfi na fahimtar juna. So hakan yake. Muna da dangantaka mai ƙarfi. Dangantaka mai kyau, mai ƙarfi dani da shi na fahimtar juna. Dangantaka kuma kyau, mai ƙarfi muna dashi na fahimtar juna. Kowa daga cikin mu muna jin daɗin juna mu. So dangantaka ne mai kyau yake da ni da ƴan aikina na fahimtar juna. Dangantaka ne kuma mai amfani kowa na jin daɗin. Kowa na jin daɗi. Idan kai dangantaka mai kyau za kaji daɗin yin aiki. Aikin ka zai tafi inda kake so ba tare da samun matsala ba amma in ba a samu dangantaka mai kyau ba, gaskiya kai ma kanka bzaa kaji daɗin aiki. Ni dasu gaskiya dangantaka ne mai kyau, mai ƙarfi dana dasu. Gaskiya muna da dangantaka mai kyau, mai ƙarfi. Muna jin daɗin juna.

Aaa ƙidayan aikina ya danganta. Gaskiya wani, bana na tsaya ƙidayan aikina. Ƙidayan kayayyakin, kayayyaki. So nawa kake, so nawa kake ƙidayan kayan, kayayyakinka? E, kayayyaki, kayayyaki ya danganta. Kayayyakin aiki ne, kayayyakin shago ne, kayayyaki na takalmi ne ko kayan sawa ko kayan aikin shago, su ya danganta. Ni dai bana wani ƙidayan, in dai kayan shago ne ko dan nasan sai dai in za'ayi amfani da shi in na ga. Wata rana mukan zo na ɗan duba, mun dudduba sun ce waye nan muka sigan sai dai in zan wanke. Na san wanda na cittiri in ban gani ba ne, to a lokacin ni bazan ƙirga bayan lissafi. Na san wannan da wannan ban ganshi ba ko kuma waccan da waccan. Ban san wanda ya battu haka nake yi. Ba cin wannan kuma gasiya ba wani da wani lokacin wani ƙidaya kayan aiki ko wanda abu gaskiya. Wannan kaɗai shi na san nake yi a ƙidaya kayayyakin aikina. Ba cin kuma wannan ban da wani lokacin ƙidaya waɗansu kayayyakin aiki. Aiki kawai nidai na zo amfani da su ne. Kayayyaki kuma na sa amfani da su ne. Wanda ban da shi in siya insa. Wanda nake da shi kuma shi kenan. Haba na siya na, abin da na fahimta da sa kayayyaki kenan. Ko na aiki ko bana aiki ba, ban da wannan ban san wani abu fiye da wannan ba. Aiki kawai ina samu kayayyakin sa wanda babu in siya. Wanda ya tsufa abun nan, banda lokacin duba suka aiki zuma sai dai in yi amfani da shi na ga babu, sai in dubo wani. To sananan ni bana ba mai ƙidayan kayan aiki bane. Sai dai in na ga babu shi, sai na nema wani. Gaskiya, kuma akwai shi kuma to shi kenan. Sai na nema wannan kayan aikin aikina. Bana ƙidayan kayan aiki.

A'a. Eh abu ya kama zama a kan gwiwa ya danganta da me ka ƙeyi a lokacin me yasa ka zama a kan gwiwan. In na zama a kan gwiwa ni ba ma aboncin zama a kan gwiwa bane. So da ni ba na son zama gaskiya a kan gwiwa. Sabida sai dai kuma abin ya kama dole ina zauna a kan gwiwa. Idan na ke zama a kan gwiwa ma idan ba kuwa ni ba na zama a kan gwiwan ka, ka na zauna a kan gwiwa to abin ya zama dole ne sai na zauna a kan gwiwan. In kuma abun kuma be zama dole in zauna a kan gwiwan gaskiya ba na zama a kan. Gaskiya ba na zama a kan gwiwa. Gaskiya ba na zama a kan gwiwa. Dan ina ganin zama a kan gwiwa wani abu ne wanda sai haka nan dai ba za ka zauna a kan gwiwan ka ba. Sai dai wani abu ya kama, wadda ya kama dole ne ka zauna a kan gwiwa. Ko in ba dole ba ne ka zauna a kan gwiwan ka, me zai saka ka zauna a kan gwiwa? Idan abun da na ɗauka zama a kan gwiwa ke nan kamawa take ta zama dole ka zauna a kan gwiwa amma zama dole ba. A kan gwiwa ta ya zama min dole ne na zauna a kan gwiwa. Ko ban zauna ba to bai zama min dole in zauna a kan gwiwan ba. To ina ganin ma dai in dai ba wani abu za ka yi ba ko kuma ka na kan yin wani abu gaskiya ba za ka zauna a kan gwiwa ba. Ni dai anawa fahimta in dai ba wani abu za ka yi ba za ka zauna a kan gwiwa ba. In mutum ya zauna a kan gwiwa to wani abu ne zai yi muhimmanci. Wanda ya kama dole don ina ganin kamar wahalar da kai ne. Kuma haka nan dai mutum ina tunanin bare din ga wahalar da kan shi ba. To me zama a kan gwiwa? iNa tunanin sai dai in ya zama, abu ya zama dole ta za ka zauna a kan gwiwa amma idan ba haka ne ina ganin a cikin wahalar da kan ma babbar wahalar da kai. To bai kamata mutane suna ma zama a kan gwiwan ba. Zama kan gwiwar. Gwiwar wahalar da kai ne gaskiya sosai babbar ma wahalar da kai a cikin mutum. Tunda haka nan baza ka kama ka ringa zauna a kan gwiwan ka ba. Zama akan gwiwa wahalar da kai ne. Saboda haka nima na zama a kan. Ba na son ma me zama a kan gwiwa. Zama a kan gwiwa wahalar da kai ne sosai ma kuwa indai za ka zauna a kan gwiwa ina tunanin ai ka na ta wahalar da kanka ne. Ba za ka ji kaman an ba ka wani, wani punishment ne ko an ba ka wani abin mugunta, aiki ne ko kai ka ce wanda ya yi laifi. Amma kuwa bai zauna ko sallah ko ibada za ka yi zauna a kan gwiwon ka. To dai ya zama ibada ne ko wani abu gaskiya. Ban da ibada ko wani abin in ya kama dole ku zauna dan so da ka yi abin cikin aiki. To wanni muhimmanci gaskiya ban ga amfanin wani zama a kan gwiwa ba da wani abu ba gaskiya ba. Ba kyau ma ka zauna a kan gwiwa haka nan ba tare da wani dalili mai ƙarfi ba. Dalili ne mai ƙarfi ya sa ka zauna a kan gwiwa kowa zai san dalili ne mai ƙarfi ya sa ka zauna a kan gwiwa. To gaskiya ya zama to dalili ne mai ƙarfi ya sa ka zauna a kan gwiwan ka ba haka nan ba.